Gaskiya ni inda zan je, indai aka ce an gayyace ni ko guri ne wanda ba na ɗauke shi da muhimmanci sosai ba, ba na yadda in zo a baya. Nakan ƙoƙari ne in zo a sahun farko saboda in ɗauki abun da muhimmanci.

Yadda muke aiki tare da ƙungiya sune duk wani abu wanda ya shafi aikinmu muna ƙoƙari mu sanar wa da ƙungiya. Idan wata matsala muka gani muna ƙoƙari mu sanar a ƙungiyance kafin matsalar ta zo ta yawa.

Yadda nake dawowa gidanmu ta hanyar samun abin hawa ko daga cikin ma'aikatanmu wanda na ga yana da halin da zai kai ni zuwa gida, na kan cewa ya rage mun hanya sabida ban da abun hawa.

Ina samun biredi ne mai kyau, mai daɗi wanda yana da ɗanɗano mai kyau wanda idan na ci chikin safe zan iya kai wa yamma ba tare da na nemo wani abinci ba.

Gaskiya ni bana son cin abinci a titi, dan yanzu haka ma abinci nake ci, amma inda nake ina cikin lungu ne, sabida bana so in danga mutane suna wucewa suna ganina ina cin abinci, wannan ba tarbiyya bace mai kyau.

Idan na farka da safe, abin da nake yi na farko, in zan fara yin brush, sannan sai in tafi motsa jiki. Na dan yi tsalle-tsalle kaman minti biyar, sannan in dawo in shiga wanka.

Ina matuƙar son daki na, na gaya yi haske. Saboda haske yana da kyau sosai. Kai kanka za ka gan ka, ka na cikin farin ciki. Wani abu da ka ajiye yana cikin duhu, za ka gan shi idan akwai haske.

Ina sanya agogo a hannuna sosai ma kuwa, sabida duba lokaci sannan kuma da kwalliya. A koda wane lokaci in ban sa agogo a hannuna ba, zan ma ji hannuna bana jin daɗin shi kuma yana da mashunmanci a wurin aiki.

Aikin da nake yi a kullum a gida, gaskiya suna da dan dama musamman wanda nafi yi irin na karshen sati. Irin gyare gyaren cikin gida wata idan ta yi cushe a gyara, sannan dan sassare ganyeyaki.

Ina amfani da sabulu ne wanda yake da daɗin ƙamshi sannan kuma mai gyara fata. Ya sa tayi santsi da laushi, yanda za ka ji daɗi a jikinka bayan ka yi amfani da shi ka gama wanka ka ji jikinka yana ƙanshi.

Yadda nake tafi sai wani abu ya faru wanda ya kamata wanda yayi wani abun bajinta ko abun da za a yaba mai. A lokacin zan jinaɗa ga hannuna na buga mai, na bubbuga sabida jinjina da girmamawa.